Eh ina da fanka a rufin ɗaki. Ina da ɗakuna guda huɗu, guda biyu a gidana da falo guda biyu. To babban falon yana ɗauke da fanka a rufi guda biyu, ƙaramin falon kuma yana ɗauke da fanka guda ɗaya. Sannan, ahhh, ɗaki kowane ɗaki yana ɗauke da fanka guda ɗaya a rufin ɗaki. Saboda haka muna da fanka a rufin ɗaki kuma muna amfani da ita a kowane lokaci, ban da lokacin sanyi. Saboda muna fama da zafi, yanzu haka da damuna ne amma muna fama da zafi. To wannan ya sa ba ma rabuwa da fanka. Ni a falona ma fankar guda ɗaya ta sola ce ɗayar kuma ta wutan lantarki.